Wani irin tsintsiyan da zan ke amfani da shi shine wanda idan aka je gona ko wani abu haka ko wani waje haka, sai a nemi ciyayi sai a yanke su sai a je a busar da su. Tv n sunking ne na ke amfani da shi. Kuma yana share min komai sosai yanda ya kamata ko ina mutum zai iya samu shi. Wannan ne, ciyayi ne kawai. In aka yanke su sai a je a shanye har zumunci ka bushe. Sai a je a taya amfani da shi sai a daure su.

Eh ina cike takalma a cikin gida, amma daddare ki mu a gidanmu takalma da muke sawa guda biyu ne. In muka taho daga waje muka wuce nudin yanzu muka shiga cikin gida sai mu barar takalman a bakin ƙofa. In kuma za mu shiga cikin gidan sai mu sa wani takalmin da ba mu fi tahawa da shi saboda kar mu tsinke da shigowa da datti a cikin gida. Mu hakan muke yi a cikin gidanmu.

Gaskiya, ni a gani na irin bikin da na fi so. Shi ne wanda zan, shi ne bikin ɗaurin aure wanda kowa da kowa zai, za su zo sai a hadu sai a dinga magana. A wurin ne slmutun yake samun abokanai juna da ba kuma ka gan juna tun da dare ba. Sai ku haɗu da su sai ku yi magana kuma sai a yi addu'a bikin gunan. An yi addu'a sai kowa ya je gidan angon da matar sai su ci abinci. In sun gama cin abinci sai su kama su addu'a sai kowa yaje gida. Ni gaskiya gani na irin bikin da na fi so kenan.

Ni gaskiya yana yin wanka na yana danganta ne. In ganin zan fito in je wajen aiki nake yin wanka tun da sassafe haka tun wajen karfe shida ko bakwai zan yi wanka kafin in fita. Amma in ganin da bana bazan fito in je wajen aiki ba ne ita ina gida wasu lokutan ma yana kaiwa har da rana ko da yamma haka de kuma gaskiya wasu lokacin gaskiya sanda yana yin zafi da sanyi bana yin wanka haka nake yi gaskiya.